Sosai ma kuwa, muna raba abincinmu tare da mutane. Idan mutum ya rufa abinci, ya kasance kuma yana da isasshe, yana da kyau mutum ya riƙa raba abincin shi tare da waɗansu waɗanda ba su da halin su ci wannan abincin. Raba abinci tare da mutane ɗabi'a ce mai matuƙar kyau. Yana da kyau duk mutumin da ya samu abinci to kada ya ci shi kaɗai, ya kira wasu 'yan uwanshi su ci tare.

Wurin aiki mu waje ne wanda yake da matuƙar daɗin zama. Dumin idan kaje, zaka samu yanayin wajen bashi da zafi sosai kuma bashi da sanyi ƙwarai. Yakan bawa ma'aikaci damar yin aiki cikin natsuwa kuma ya aikata abun da ake so. Waje mai daɗi da yanayi a wajen aiki, yakan sa mutum yayi aiki daidai ba tare da ya samu wata matsala ba.

Sosai ma kuwa. Ina ɗan samu in ci abincin titi. Waɗansu abinciccikan titin suna da daɗi sosai kamar su awara, tsire da ƙuli, masa, balangu da masuwaransu. Amma kuma idan mutum ya kasance zai ci abincin titi, ya tabbatar ya bincika ya tabbatar da tsaftar mai saida abincin. Domin wasu abinciccikan da ake saidawa a kan titi ba su da tsafta ko kaɗan kuma suna iya sa ka kamu da cuta har idan ka ci su.

Abinda nake yi da farko a duk lokacin da na shiga ofis shine in na zauna akan kujerata ta aiki, nakan fara da addu'a. Ina yin addu'a a ƙwarai matuƙar da gaske, in roƙi Ubangiji Allah ya bani sa'a akan wannan aiki nawa da nake yi. Sannan in ɗauko takardu in shish shirya su, sai in fara duba na aiki ya kamata in fara. Sannan sai in buɗe da bismillah sai in fara ayyukan da ya kamata nayi.

Sosai ma kuwa ina ƙoƙarin in koyi yaran fulanci, domin shi yaran fula, fullanci, wanda ake kira da yaran fulatanci, shine yare na na asali. Yanzu wannan da kuke ji ina magana da Hausa ba ita ce asalin yare na ba ko dai na iya na ƙwarai, amma na nafii wani bahaushen iya Hausa. Ina so in koyi yaren Fulanci kuma ina koya a hankali, kamar su "Noshon ri" ya ka ke? Ina kwana ya gida.

Nakan magance matsaloli a aiki ta hanyar bin matsalolin ɗaki ɗaki. Har idan kuma matsala ta gagarreni magancewa, nakan nemi taimakon wa'yanda suke gaba da ni kuma suka fi ni sanin aiki. Ta hanyar wannan, nakan samu in magance matsalolin da ke gabana. Idan duk hakan bai yi ba, nakan je Google in duba me ya kamata in yi kuma in nemi shawarwari daga magabata.

A gaskiya ni bana tauna goro domin ni ba tsoho bane. Yawanci mu a nan ɓangaren namu tsofaffi ne suke tauna goro domin su ne bakinsu ya ban jin ɗanɗano sosai. Mafi yawancin tsofaffi a ƙasar Hausa suna cin goro amma yara kam da wuya ka ga yaro yana cin goro a ƙasar Hausa. Goro abu ne wanda tsofaffi suka fi ci ba yara ba.

Tabbas muna yin wuta da itace. A yanzu maganar da nake ma abincin da ake dafa mana ana yin shi ne akan itace. Mukan samo busassun itatuwa sai mu kunna musu wuta, daga nan sai mu ɗaura tukunya da ruwa a kai domin mu dafa abinci ko kuma mu sha gari a yaye a lokacin sanyi. A lokacin sanyi ba mukan tattara ƙira ruwa sai mu kunna su domin muji ɗumi-ɗumi. Itace abu ne masu amfani amma yana da kyau a duk lokacin da aka sare wasu a shuka wasu.

Kiɗa kala kala ne. Akwai kiɗa na zamani, akwai kiɗa na gargajiya. Yin gaskiya a kiɗa na gargajiya, na fi son cikin kiɗan bori. Domin bori wata tsohuwa al'ada ce ta ƙasar Hausa. Ana tattara mutane waɗanda suke ganawa da ajanu da ma'allolin su na isokokai, su faɗa musu abin da zai same su a gaba ko kuma ya amfani gona zai yi a wannan shekarar. Amma in ka koma ɓangaren kiɗa na zamani, na fi son kiɗa wanda ake kira afro beats.

A gaskiya na fi son zama a kan kujera. Domin kujera tana da matuƙar daɗin zama, musamman ma idan kushin din dake kanta yana da laushi sosai. Wanda shi aka san tabarma. Tabarma dole za ka zauna a ƙasa sosai da sosai. Saboda haka shi kan shi duwawu ya fi son a zauna da shi a kan kujera.

Ina geshe da mutane cikin girmamawa, musamman ma idan magaba ta yanda waɗanda sun girbe ni. Na kan durƙusa har ƙasa domin in gaishe su. Idan kuma wanda na girma ne su ma haka ma dai har ila yau ina gaishe da su cikin girmamawa. Dubi, ko wanda za ku gaisa ya wuce wulakanci a wurinka, haka ma ta kai gaishe da shi cikin aminci da annashuwa.

A cikin wanda suke ƙarfafa min baya ko kuma in ce ƙarfafa gwiwa, akwai mahaifiyata. A duk lokacin da abubuwa sukai mun tsauri nake jin ba daɗi nakan je wajen mahaifiyata a in nemi shawararta. Ita kuma zata bani shawara mai kyau, sannan ta ƙarfafa mun gwiwa da baya a kan duk abun da na sa gaba. Lallai mahaifa mutane ne masu daraja kuma ya kamata a rinƙa girmama su.

Ina amfani da wayar Samsung ne. Wayoyin Samsung wayoyi ne masu matukar ƙarƙo, ga riƙon caji, ga, ga, ga juriya. Wayoyi Samsung shi dai kamfanin Samsung kamfani ne wanda aka ƙirƙire shi a Korea. Sun daɗe suna ba ma duniya gudummuwa ta hanyar ƙirƙiro wayoyi wanda mutane da yawa sukan yi amfani da su a cikin duniya.

A duk lokacin da na fita waje ina matuƙar yin wasan ƙwallon ƙafa. Domin wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wadda zai baka damar ka butse jiki sosai da sosai. Wasan ƙwallon ƙafa ana yinshi a katon fili sai a zuba yan wasa ko wani gida in a fili wadatacce ne ana sa yan wasa. Kowane gida yana tare da ƴan wasa guda goma sha ɗaya. Da ga nan sai a sa ƙwallo. Kowane gida zai rinka ƙoƙarin yaga ya ci ɗayan gida wanda yake a matsayin abokan wasansa.

Sosai kuwa nakan iya jefa dutse nesa domin ni mutum ne wanda yake da ƙarfin jifa sosai. A da idan muka fita wasa nakan yi amfani da dutse in katso mana lemu ko mangwaro. Ko ko idan muka zo za mu tai ƴar ƙarama farautar mu, nakan yi amfani da dutse domin in kashe mana tsuntsu ko tattabara wacce za mu babbaka sannan mu ci.

Nakan yi barci da rana. Domin bacci da rana yakan ƙara wa mutum lafiya kuma yana da daɗi musamman idan mutum ya dawo daga wajen aiki ya gaji. To yana da kyau ya ɗan taɓa bacci da rana ko yaya ne. Domin zai ji kwakwalwarshi ta saki, ta yi kila, ta yi fresh. Zai ji in ma yana da wasu damuwa zai ji damuwar ta rage matuƙa.

Kwarai da gaske, a kullum ina kulle ƙofa. Saboda inda muke rayuwa, tsaro yaɗan ƙaranci. Duk insadda mutum zai kwanta ya kamata mutum ya kulle ƙofar shi. A musulunce ma abunda ya kamata kenan. Saboda in ma baka kulle ba, baka san abinda zai zo ya hareka ba ko makamantansu. Kulle ƙofa yayin da bacci abu ne da yakamata ko wannen mu ya riƙa yi.

Ba na son wurare masu hayaniya saboda ni mutum ne wanda ba ya son hayaniya. Ko kaɗan idan ka ba ni zaɓi, zan zaɓi inda babu hayaniya inyi zama na. Domin hayaniya takan firgita min wasu al'amura sai ta sa ni rinƙa wasu tunanin tunanin daban. Duk inda nake ina son inji waje yayi shiru wajen nutsuwa. Hayaniya wasu mutanen na son hayaniya wasu kuma ba su so. Ni ina daga cikin waɗanda ba sa son hayaniya.

A duk lokacin da nazo zan tattauna da abokan cinikina, nakan faɗi musu farashin kayana, su kuma daga nan sai su taya. Har idan mun daidaita sai in sallaba musu. Idan kuma ba mu daidaita ba, su ka tafi wajen wasu masu saida kayan daban. Kuma a duk lokacin da kuka zo zakuyi magana da abokan ciniki, ku tabbatar da ku yi magana cikin girmamawa.

Sosai kuwa, muna samun horo a wajen aiki. A duk lokacin da muka je mutum ya je aka ɗauke shi aiki sai an fara hora shi tukuna kafin a bashi aikin da zai fara. Za a koya masa yace ake tura saƙonni, yadda ake yin aiki cikin natsuwa da yadda in ka kayi ba daidai ba a cikin aiki za ka gane nan wajen akwai matsala sannan ka gyara da kanka.

A mafi yawancin lokuta a yayin anfani da wasu manhajoji wasu daga cikin manhajoji suna bukatan sanin inda kake wanda idan sun buƙata, idan har abin da nake yi a wannan manhaja yana da amfani, nakan buɗe inda nake yi manhaja nan ta gani. Idan kuma bawani abu ne mai anfani sosai, nakan ƙyale in ki kunnawa.

Sosai ma kuwa ina cin citta a abinci domin citta da abinci a abinci, citta tana ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Kuma bayan abinci ina shan citta a shayi wadda ake kira ginger. Citta abu ne wanda take da dadanci da taunawa domin suna da magunguna da yawa waɗanda take yi a jiki.

Ƙwarai kuwa ina sa agogo a hannuna musamman ma agogon Rolex domin kula da lokaci. Sanin lokaci yana da kyau sosai a duk inda mutum yake. Ko da mutum ya yi niyyar zuwa ya yi wani abu daban, to agogonshi da take a hannun shi za ta nuna mai yanzu ƙarfe nawa, yanzu ne ya kamata ka yi kaza, yanzu ya kamata ka tafi can wajen da ma sauran su.